Ina fison cofee ko shayi? Na fison shayi kasancewa ta mutum wanda yake da hawan jini kuma mai iyali da yara kuma jami'i a hukumar kiyaye hadura ta ƙasa, ma'aikatar da ke da alaƙa da kare dukiyoyin al'umma da kuma rayukansu a Najeriya. Kofi yana da kafain wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙarfafa ko kuma haifar da hawan jini. Akan haka yasa bana son shi amma shayi ina son shayi amma ba mai sikari sosai ba. Sanda ina shan shayi da safe idan na dawo daga wurin motsa jiki ko ati sayen da nake da safe. Idan na fito daga wanka kafin in fito aiki nakan sha shayi. Haka wani lokaci a ofis idan aiki yamin yawa ina buƙatar hutawa nakan sha shayi ba sikari a ciki. Haka da yamma idan na koma gida da daddare idan na ci abinci nakan sha shayi ba sikari ko kuma da sikarin kaɗan a ciki. Ina son shayi wanda yake da yaji, wanda yake da kayayyakin haɗe-haɗe wanda aka haɗa da kayan masarufi wanda suke taimakawa yaji yayi ƙan shi kamar kanunfari da kuma goruba da kuma mint flavour da kuma wannan abin zuma wanda kaɗan kaɗan wanda zai taimakawa mutum ya samu ƙarfi a jikinsa. Nakan yi haka kusan kowace rana. Shayi yana da kyau a mutum ya riƙa shan shi, yana taimaka maka wurin kuzari da kuma ƙwarin gwiwa amma kofi bana son shi saboda yana da kafain da sauran abubuwan da suke haddasa hawan jini a cikinsa.

Wane irin ice cream nafi so? Ina son ice cream mai sanyi kuma wanda baya da sukari sosai a ciki. Kasancewa ta mutum mai kula da lafiyarsa kuma mai iyali, bana son rauni a jikina sosai. Ina son ice cream mai sanyi wanda baya da sukari sannan kuma wanda za a sha shi da maraici ko kuma cikin dare idan zan kwanta. Ice cream abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce amfani da shi amma ya kamata a kula da lafiya domin guje wa wa'ansu matsaloli da zasu iya faruwa. Shi yasa a kowane lokaci idan zan sha ice cream, nakan tabbatar da cewa yana da sanyi sannan kuma baya da sukari a ciki sannan kuma fari ne ba mai ja ba. Bana son playbo sosai a ciki. Ina son shi fari ƙal, wanda kuma aka haɗa shi da madara.

Ina kunna tsaran batiri eh ina kunna tsaran batiri sosai kasancewar waya ta babba ce tana da mili am dubu bakwai kuma ina aikace-aikacen ofis da ita, abun da ya shayi haɗa rahoto, aika fayil ta email da kuma checking staff login. Haka kuma ina amfanta da wurin kasuwanci na, na saye-sayan kaya kamar abun da ya shayi shinkafa, a albasa, tumaturi da omo da garin kwaki da wake a cikin kasuwa. Haka ina amfanta da domin tura kuɗi. To shi yasa nake tsaron batir, gudun batir na ya zo caji ya ƙare ba tare da buƙata ta taɓiya ba.

Nawa takalma na ke da su? Ina da takalma da dama. Akwai takalma na zaman gida wanda na ke amfani da shi kusan guda shida wanda idan biki ya samu ko kuma zuwa wani taron ɗaurin aure ko suna na kan saka shi. Haka kuma na tunawa da ranar haihuwa na daban. Sannan ina da takalma wanda na ke shiga wanka da shi wanda na ke shiga banɗaki ina alwala. Haka kuma ina da takalma waɗanda na zuwa daji ne idan zan tafi gona kasancewa ta manomi ina zuwa gona kuma ina noma shinkafa, masara, dawa. Idan zan tafi gona ina da takalmin nake sa saboda kariya daga ruwa da kuma ƙwari kamar maciji ko nama da sauran abubuwa. Haka a matsayina na jami'i kuma wanda yake saka yunifom waɗanda suke ƙoƙari wurin kare rayukan, rayuka da dukiyoyi na al'umma ina da takalmi kusan kala uku. Akwai takalmin da nike sawa da jacket Akwai takalmi da nake sawa idan nayi zanzaro na yunifom. Akwai takalmi da nake sawa na combas kamar zamu tafi gona inyi yaƙi. Akwai takalmi na taimako wanda idan aka yi haɗari a kan hanya zamu taimaka domin karuwa, ƙariya daga ruwa. Haka kuma ina da takalma wanda nake sawa idan zan tafi motsa jiki da safe ko kuma da yamma idan na taso daga office ko kuma cikin dare. Wannan takalma suna taimaka min domin in yi tafiya kasancewa ta mutum mai hawan jini ina motsa jiki sosai domin in samu sauƙi. To takalma masu laushi suna amfani da su wurin motsa wannan jikin kasancewa ta wanda nake son in samu rage ƙiba kuma jikina yana da ƙiba sosai ina son in rage ƙiba, in dawo yanda nake. Ina da takalma aƙalla kusan kala goma kuma kowannen shi aikin shi daban kuma yana taimaka mani ina amfani da shi sosai.

Wane launi jakar mu ta kuɗi take? Jaka ta ta kuɗi tana da launin baƙi da kuma launin shuɗi. Wannan jakar ina matuƙar muhimmanci da ita saboda abun da take ɓoyuwa ciki ba'a damuwa ba.

Wane irin kayan ɗaki na fi so? Na fi son kayan ɗaki waƴanda suke da sauƙi da kuma fari ba baƙaƙe ba wanda baya ɓoyan datti. Wanda zai taimaka mani wurin gudanar da kayan ayyukana. Kama daga teburi wanda nake rubutu da shi ina rubuta rahoto na gurin aiki. Sannan kuma akwai alƙalami da nake amfani da shi. Sannan kuma akwai kwanuka na cin abinci. Sannan akwai kofuna na shan ruwa kuma akwai cokula na cin abinci. Haka kuma ina da tsumma waƴanda nake goge takalmina a ciki. Sannan akwai kujera wadda nake zaunawa a cikinta. Gaba ɗaya na fi son kayan ɗaki masu sauƙi waƴanda ko da sun yi datti ko kuma zan canza masu gurin aiki, zan canza masu gurin aiki ba tare da wata damuwa ba. Haka kuma ina da kayayyaki na kariya kai daga lafiya kamar abinda ya shafi, gatari, takobi, adda da kuma ƙaramin danƙo wanda nake amfani da shi domin kare kaina idan wasu miyagu suka kawo mani farmaki.

Yaya nake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci? Ina tsara ayyukan da suka fi mahimmanci akan ilimi na su. Wannan yana taimaka mani matuƙa. Shi yasa duk lokacin da ayyuka suka zo, nakan zaɓi waɗanda suka fi mahimmanci domin in gabatar da su kafin wa'yanda ba su ba su zo daga baya.

Wane kayan marmari nake fiso? Ina son kayan marmari da nama. Kasancewar kayan marmari suna da wani suna, shi ne nafi so ga baki daya a cikin kayan marmari. Wanda yake yana da amfani kuma yana da matukar muhimmanci. Haka kuma na koya wa iyalina yadda suke amfani da ita, yadda suke shan ta da yadda idan da rana ne za su sha sosai amma idan dare ne za a sa shi kaɗan. Kada futsari ya takura ma mutum cikin dare, ya hana shi kyakkyawan bacci. Wanda yake kuma wannan tsari ne baz mara kyau domin kankana tana ƙoshe da ruwa sosai a cikinta.

Ina zuwa aiki lokaci daidai. Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai, kasancewa ta mutum mai hawan jini kuma jami'i a hukumar kiyaye haɗurar ta ƙasa. Na ɗauki aiki a matsayin amana, da kuma amana ce ya kamata ace an yi shi cikin natsuwa kuma cikin rike alkawali da aminci da salama ba tare da an samu matsala ba. Kasancewar aiki ya danganta da yadda aka tsara shi. Domin akwai dokoki kuma akwai oda. Sannan kuma akwai abin da ya shafi tsare-tsare wa'yanda suka tsara ayyukan. Ina amfani da wa'yannan domin tabbatar da cewa duka abubuwan da ake buƙata sun tafi daidai ba tare da wata damuwa ba. Nakan tsara ayyukana su tafi irin yadda ake so su a cikin hikima da kuma tsari mai kyau wanda zai taimaka.

Nawa ne yawan dangin mu a gida? Kasancewa tamu tin da yake a cikin iyali, dangi masu yawa extended. Ya san tsarin da yake, kuma ya san shi yadda yake. Kuma a kowane lokaci idan aka zo ana yin, rakka biki ko wani abun da ya kamata a taya juna murna, ana taruwa ta kowane lokaci domin a kasance an yi biki cikin natsuwa, limana da kuma aminci. Ba tare da muwa ko kuma cutarwa ba,

Wane gudun fanka nafi so? Ina son gudun fanka wanda yake ba mai gudu sosai ba kuma ba wanda baya da gudu ba. Matsakaici yandai gudun fanka ta yanda bazai yi cutarwa ba kuma bazai hana a tafiyar da aiyuka ba kuma wanda yake zai taimaka wurin kore iska sosai. Wannan yana taimaka mani a ofis haka kuma a ɗaki idan zan kwanta kwana domin in tabbatar da cewa na kwanta cikin natsuwa da kuma tsari mai kyau da kuma hankali.

Ina amfani da Sauro net, eh ina amfani da Sauro net, kasancewa ta ina yankin Arewa, yankin da ake- Gara zuwa waye ya gari, haka kuma 'ya'yana, haka matata ita kanta ina saka tana amfani da Sauro net. Haka maƙotarmu suma a wurin aiki ina faɗa mu su, su riƙa amfani da Sauro net domin amfanin shi, domin yana kare lafiya kuma yana sauƙaƙanta a cikin limana da rasuwa.

Ina musafaha da mutane? Eh ina musafaha da mutane, kasancewata ina bin addini na musulunci wanda ya koyar da yin haka. Ina musafaha mutane a gurin aiki kamar daga shuwagabanni na da kuma na ƙasa dani da kuma abokanai na wanda hakan yana taimakawa wurin samun kusanci da kuma farin ciki da annashuwa tsakanin mutane. Nakanyi musafaha amma banayi da mata kasancewar al'adata ta bahaushe da kuma yankin danake ba'a musafaha da mata. Shi ya sa ban cika musafaha da mata ba amma ina yi da maza kuma akwai wani lokaci cikin natsuwa.

Wane irin miya nafi so? Ina son miya wanda baya da gishiri sosai a ciki kuma baya da yawan kitse kuma baya da yawan mai. (Silent). Inason miyar da babu yaji sosai a ciki kuma miya wanda akayi ta a gida ba miya wanda akayi ta a waje ba.